Ni gaskiya ina da haƙuri wajen jira a layi da mai wani lokacin ba ka yi haƙuri ka jira a layi ba yana kawo rikici amma wani lokaci kuma ana iya ɗaurewa in kowa ya gama ni zan je in yi karshe ni ba damuwa ba ne a wuri na saboda haka jira a layi da kuma ka jira lokacin ka yayi yafi komai sauƙi sannan kuma yafi komai daɗi. Zaman lafiya da kuma yin abu a lokacin da ya kamata yafi. Sha Sani ina iya haƙurin jira kan layi.

Ni ina yawan amfani da baƙaƙen kolo ne. Ko idan ka je dakina ma zaka samu ɗakina na finta shi baƙi da fari. Amma ni ina so in naje dakin mutane na samu sun fenta launi ja ko ruwan kwai. Saboda idan na kalla haka yana min kyau. Ko kaya ma in ina sakawa na fi son saka baki. Saboda launin ɗin yana burge ni.

Kullum da sassafe idan na tashi na gaishe iyayena. iNa tashi in yi shara, in yi wanke wanke, in dafa musu abinci tukuna inje inyi wanka. Bayan na yi wanka, na zan zo in goge hakora, in ci abinci. Na ci abinci, na sa ma karnuka na abinci. Bayan na sa ma karnuka na abinci, sai in shirya in tafi wurin aiki.

Yanda nake haduwa da abokanci niki shine dan na fita wurin aikina wurin kasuwancina a wurin da ina na haduwa da su muyi hira muge sa bayan muyi hira muge sa sai zan shiga in fara aikina. Dan na fara ayyuka na bana damuwa da kowa na sa abun da yake gabana ne yin tabatarce wa na gama shi lafiya ƙalau.

Eh, tuwa gaskiya ina da manufa na wata-wata da nake so in, da nake da shi. Ina da manufar gina gida a ƙarshen watan nan kuma akwai manufar estate da nake da shi na gina gidan haya da kuma ina da manufar zamu sake muje mu gwada wani fili a can wani gari.

A gaskiya ina tara tsabar kuɗi sosai sosai. Ka san shi tsabar kuɗi tara shi yana nan da kyau saboda akwai lokacin da za buƙe, za buƙaci shi tsabar kuɗi. So tara tsabar kuɗi yana da kyau ga jama'a. So saboda haka ni ina son tara tsabar kuɗi. Ina iya ba ma mutane aron tsabar kuɗi saboda su yi amfani da shi ne kuma sannan in samu riba wurin ba da tsabar kuɗi.

Zama kan gwiwa lokacin da nake firamari ne nake yin sa. Amma yanzu kam bana cika zama kan gwiwa sabida a zama a kujera ya samu. Kuma nima na samu yancin kai na. To zama a kan gwiwa ba yin sa sosai nike yi ba yanzu.

A lulluɓe da bargo kan son yin shi nike yi kowani rana, sai na lulluɓe da bargo kusan sau bakwai ko sau shida saboda kullum a kan gado na nike zama. Sabida haka dolle lulluɓe jiki na da bargo sabida lulluɓe jiki da bargo akwai daɗi. Kazauna guri shiru ka lulluɓe jikinka da bargo kana danna wayanka ko kana kallon yanar gizo. Lulluɓe jiki da bargo kan abu ne da nike yinsa kullum kuma yana da daɗi. Zan ba da shawara wa mutane su ma in suna da lokaci wanda zasu zauna su lulluɓe jikinsu da bargo su yi ta kallon ababen da yake faruwa a duniya a yanar gizo.

Eh sosai kuwa ina raba, awurin da nake a yanar gizo saboda shi raba wurin da kake a yanar gizo yana da kyau. Mutane su ka san inda kake a yanar gizo. Ina ba da shawara kowa ya dinga raba inda yake a yanar gizo sabida a san da shi a yanar gizo. A san shi waye ne kuma dalilinsa na zama a yanar gizo.

A gaskiya muna sadarwa da kyau a wurin aiki, sabida mu sadar wanmu muna farawa da safe misali ƙarfe goma na safe sannan kuma munga ma sadar da aikinmu irin ƙarfe huɗu na yamma kaga anga ma sadar da aiki.

To wa gaskiya ni kwana a gado ya fi min, kuma a gado nake kwana. Saboda akwai laushin da za ka ji a kan gado idan kana kwana a gado. Kuma shi kwana a gado ba zai cikin ka ciyo ba ya kan sa ka kayi bacci mai kyau da kwanciyar hankali. Saboda haka kwana a gado ya fi mini da kwana a ƙasa. Bana cika son kwana a ƙasa ne. Kwana a gado da ɗan filin ka ka tashi da safe ka danna wayan ka sannan ka yi addu'a ka fita. In ka dawo, ran Juma'ar dare kuma ka sake kwanta a kan gadon ka, ka ji daɗin ka.

To ni abinda nike yi domin kara aiki shine, zan zo na a gida. In na gama wanke wanke na ba ma karnuka na abinci, sannan in tafi shago na domin siya da siyarwa na. Sabida ni siya da siyarwa nike yi. Tukanna sai irin karfe biyu shine lokacin da nike fara aiki a ofishi. Sai in tafi gurin aiki bayan na je aiki sannan in tafi makaranta.

A'a gaskiya ina iya jefa dutse da nesa, sabida kusan kowane rana ma sai na jefa dutse, sabida munamin daɗin ina so in shiga gasar jefi ma, sabida ni ina son jefi sosai. Tun ina yaro jefi mangoro, abu ne da nake yin shi. To sabida haka, jefi ina yin sa da nesa. A cikin abokanaye na ma ni na fi seti, kuma ni na fi jefi da nesa.

Eh a gaskiya kan ina ƙetare ƙafafu lokacin zama saboda ƙetare ƙafafu lokacin zama tun tun ba idan ina so in ci abinci ba. Gurin zama cin abinci kan ina ƙetare ƙafafun lokacin zama saboda shi ya fi daɗin cin abinci in ka ƙetare ƙafafun ka.

Dole ni mafi lokaci banda ranan wanki, sai dai in na samu lokaci sai in yi wankina. Amma yawancin wankin da nake yi ranan sati ko ranan Juma'a. Saboda a lokacin banda ayyuka dayawa, ranan Juma'a ina tashi makaranta da sauri. Ranan sati kuma bana tafiyan makaranta. Saboda haka sai in yi wankina in huta. Idan kuma zan yi wanki ran Juma'a ne, ina so in huta ran sati bana so yin wani aiki ke nan. Saboda haka in na dawo daga makaranta, in wanke kayyakina ranan sati, in ta bacciya kan gadona in luluɓe jikina da burgo. Kaka hakan ya fi daɗi. To shi wanki kan baye da rana a wurina saboda haka duk lokacin da na samu lokaci na ke yin shi. Amma kuma wanki ran sati ya fi daɗi saboda zaka yi shi a cikin kwanciyar hankali, in tattara duka kayyakina in wanke.

A gaskiya ina kan ya, ina kana sanya ta kuna tarwa dun ayuka, dun gaskiya abin ina nake yi sa kullum. Kuna tarwa dun ayuka gaskiya ina yin sa sosai sosai. Wannan kamba karya kana sanya tuna, tuna tarwan dun ayuka na yau, gobe, jibi da kullum.

Gaskiya dangantakar na da abokin aikina dangantaka ce mai kyau kuma mai daɗi sabida wurin aikinmu ɗaya. Tun tun ba lokacin cin abinci ba sai mu zo na mu sha na tare muyi hira muji daɗi da kuma in aka tashi aiki gaskiya abokan aikina babba aminaina ne sabida suna taimaka min idan ina da damuwa kuma nima ina taimakawa musu idan suna da damuwa kuma suna nan kaman ƴar uwa kaman ƴan uwa ne a wurina. Su zo gidana wasu lokaci muyi hira ni kuma in je gidansu muyi hira. Gaskiya dangantaka ce da muke yin shi tun da jumawa.

A gas kiyana ficiyar da hutu a restaurants in ci abinci, in na gama cin abinci a restaurants in huta sabida akwai wani aboki nan da ke aiki a wurin. Mu yi ta hira sannan in kalli ball sabida ni ɗan son wasan kwallon kafa ne sosai, watan ball.

A buɗe taga a ɗaki kan ina son shi sosai koh a yanzu haka ma taga na a buɗe yake saboda ina son iska mai daɗi. Buɗe taga kan yana sa iska ya shiga ɗaki sai ɗaki yayi sanyi kuma kana kwanciya a kan gadon ka kana jin daɗi kana kallon tibi. Gaskiya buɗe taga kan kullum ina yin shi saboda ba zan iya zama a ɗaki ba tare da a buɗe taga ba kuma gari na akwai zafi sosai dole yayi saida a buɗe taga saboda iska ya shiga cikin ɗakin.

A gaskiya ne na fi son miya mai sanyi sabida ni ban iya cin abu da zafi zafi ba. Yana konina a baki kuma ni bakina bana son abu mai zafi. Saboda haka ni na fi son miya da sanyi. Tun tun ba ɗumame ba, ɗumamen safe wanda ya yi sanyi ka gama cin shi, ka neme ruwa mai sanyi ka sha, ka sha ruwa mai sanyi sai ka nemi, sai ka kama ayyukar gaban ka. Saboda haka abinci da sanyi cin shi ya fi daɗi domin in ka ɗiba da zafi dai baki za ka kawo. Idan baki baya son abu mai zafi ya kark tilasta shi. Sabida haka ka yi abun da baki yake so saboda in kaɗiba da hannu ma baki za ka kawo.

A gaskiya ni nafi cin shinkafa a wurin aiki, sabida shinkafa bayi da nauyi kuma zaka ƙoshi bazai sa jikinka yayi nauyi kaji ƙiwar aiki ba. Shinkafa ne, shinkafa abinci mai daɗi ne kuma yana cikin babbar abinci nan da nafi so. Sabida haka ni nafi so inci shinkafa a wurin aiki, sabida akwai murmushin da nake da shi idan naci shinkafa. Raina farin ciki yake yi idan naci shinkafa.

Kai gaskiya ina yanka farse sosai. Ina yanka farse sau biyu a kowane sati sabida farsena yana girma da sauri kuma ni na fi so in kalli farsena da haske sabida ni farin mutum ne. Bai kamata in bar farsena da datti ba kuma ni ba na cika son tara farse. Abun ba kyau yake min ba ko in na kalli mutane masu ka tara farse sai in karɓi reza in yanke musu sai sabida tara farse gaskiya ba shi da kyau a, a wani a ƙa'idar Arewa.

A gaskiya matukar dadi nike yi nike ji in ruwa yana zuwa in yi ta tsalle ina ta ihu Allah le kawo ruwa Allah le kawo ruwa sannan in fiffito da robobi na in ajiye a waje sabida ruwa ya shiga ciki. Ni ina son ruwan sama sosai kuma ina son wasa cikin ruwa. In yi ta wanka a cikin ruwa ina rawa ina tsalle yana sa ni intuna da yarinta na kuma ni bana so in manta da yarinta sabida yarinta na na da dadi.

A gaskiya ina rera waƙa lokacin wanka sosai ko a yau ma, sanda nayi ta rera waƙa lokacin wanka kafin nan inga ma wankan tafiyan makaranta. Saboda rera waƙa a wurin wanka abu mai daɗi ne da nake son yi. Kusan kowane lokaci sai na rera waƙa wurin wanka. Saboda daɗin nake ji tun ina yaronta na fara rera waƙa wurin wanka. Idan na shiga wanka in yi ta waƙa, in yi ta waƙa mama na ta ce “ni kam me ya sa kake son yin waƙa wurin wanka?” Sai in gagara ba ta amsa. Amma ni yana min daɗi idan ina rera waƙa cikin wurin wanka. Kuma abune da nake ta yin shi na shekara da shekaru har yau ina kan yi. Kuma ban tsammani zan iya daina wa ba saboda yana min daɗi. Kuma ni abun da yake min daɗi ne, na fi son ɗinga yin shi. Kuma rera waƙa a wurin wanka abu ne mai daɗi wanda nake so. Tun tun ba waƙoƙin Turanci ba, na fi rera waƙoƙin Turanci a wurin Hausa. Waƙoƙin Su Zino Lesky, Su Nera Mali yana da daɗi wurin rera shi a wurin wanka saboda ni babban, ni babban supotan su ne.

A gaskiya ina matuƙar amfani da waya na sosai, bari in ƙirga so nawa nake amfani da shi ba ma. Sabida yanzu yawancin ayyukana akan waya yake. Assignment dina ma a makaranta a waya ake bani in yi shi. Karatu na ma a waya nake yi. Yanar gizo ma a waya take. Kallon wasar ƙafa na ma a waya take yi. Kusan komai na a waya take yi. Kuma ni yawancin abokanaye na ma a waya muke haɗuwa. Mu yi ta hira, mu yi ta hira muna ta catin ɗin mu a waya. Sabida haka bari in ƙirga so nawa nake amfani da waya ba. Wasu lokuta ma nakan kwana ina amfani da waya na.

Gaskiya bana sanya bel kullum. Bel kan sai ranar Laraba da ranar Sati nike sanye sa. Sabida saura ranakun in gajeren wando nike sawa ko kuma jomfa. Kaga kuma gajeren wando da jomfa ba sai da bel ba kuma gajeren wando ba lallai sai da bel ba. Kawai zan iya sashi haka ko kuma in ɗaura mata mazari. Bel kan ba cika amfani da shi nike yi ba sai lokacin da nike firamari ne nike sa bel.

A gaskiya a cikin kayayyakin ɗakina na fi son wutar lantarki mai farin kala saboda ni kalan da na fi so shi ne fari. Saboda haka ina bukatan wutar lantarki farin kala. Diya wa a cikin ɗakina tuntun ba irin na zamani ba. Kaka wuta fari yana da kyau saboda ka kalli haske kuma ya sa ɗakinka kyau. Kowa a ɗakina ma in ka duba zaka ga ko ta ina akwai wutan lantarki farare. Na mam ma kala su a gidana.

Gaskiya ni na fi ci da cokali. Da ne na ke ci da hannu sabida a lokacin ban iya ci da cokali sosai ba, sai da hanu. In ina ci da hannu na fi loma. Amma yanzun kuma da ya ke ni kaɗai ni ke cin abinci na saboda haka da cokali ni ke ci. Zamani ya canja, in kana ci da hannu sai a yi ma kallon ɗan ƙauye. Ni kuma ba na so mutane su na mini kallon ɗan ƙauye saboda ni har na shiga university ma ka ga bai kamata ace ina ci abinci da hannu a idon jama'a ba. Za a yi mini kallon tamkar ɗan ƙauye saboda haka ni na fi ci da cokali.

A gaskiya ina jin kukan zakara kullum, kowane safe da yamma ma duka wasu lokaci da rana saboda muna da kaji da yawa a gidanmu. Muna da zakarori a cikinsu, su suke tashi nama daga bacci wasu lokaci in su kai kuka su kai kukkuruku sai kiga na tashi daga bacci na kama ayyukan gabana. Gaskiya kukar zakara kan abu ne da nake jin shi kusan kowane lokaci kuma kowane safe sai na ji ƙukar zakara.

Gaskiya irin jakan da nake kai jakar baya. Jakar baya yafi muni sabida bare sa nauyin kai. Zamana gefe daya ba kuma jakar baya kai ko da yake nada matakar nauyi. Dole de mutum yayi, yasa shi yi jakar baya din ne sabida baka da wani zabi.

A gaskiya ina iya hawan keke, na iya tuƙa keke ma duka. Da lokacin da nike yaro na yi, na yi in koya in da ake tuƙa keke na gagara. Ko hawa a kan keke ma yana bani sauro. Amma yanzun kan ina iya hawa a kan keke, kuma na tuƙa keke da kaina na je wurare daban daban. Hawan keke abune da nike yin shi kowani rana sabida a gefenmu ta arewannan keke sun fi yawa kuma shine abun da dai talaka zai iya biya ya hawa, ya hau ya je wurin aikinsa, ya je makarantu, ya je wurare daban daban wurare da dama. Hawan keke abu ne da nike yin shi kowani rana. Ko a yau din nan ma keke na hau na dawo gida kuma shi keken ɗin zan sake in hau in tafi makaranta gobe. In naje makaranta ma, yawo a cikin makaranta wurare masu nisa ma dole sai da hawan keke. In ba dai da hawan keken nan ba, gaskiya ƙafafuwar mutum zai gaji. Kuma in ƙafafuwan ka suka gaji kaga ba ƙarfin da zaka samu ka yi abubuwan da kake so ka yi, so sabida haka sai da hawan keke. Keke abu ne da nike hawan shi tun ina yaro, tun ban iya hawan shi ba ma ake sani akan keke a riƙe ni sabida in je wurin da ya kamata in je ko zamu je coci ma muna hawan keke. In muna dawa daga coci ma muna hawan keke. Keke abu ne da nike hawa kowani rana ko gobej ma zan hau keke. Jiya ma na hau keke, jibi ma zan hau keke. Keke abu ne da nike hawa kuma yana ban farin ciki in na hau shi, sabida ina isan wurin da zan je da sauri ba sai na taka da ƙafa ba. Hawan keke.

A gaskiya ni na fi son gudun fanka a hankali ba dai hankali sosai ba. In dai ji iskan fankan ɗin yana shigan jikina, ta kwanciyar hankali ba dare da yana ƙara sosai ba. Ka ga idan ka cika gudun fanka yana ƙara sosai, bara ka samu kwanciyar hankalin da kake buƙata ba, da ƙyar ma bacci ya ɗauke ka, saboda zai na ƙara yana damun kunnenka. Amma in ka kunna shi ɗan daidai, hakan nan sanyi yana shigan jikin ka, kana jin daɗi, sannan ka lulluɓe jikin ka da bargo, ka kwanta a kan gadon ka kana ta shaƙatawa.

Eh gaskiya ina koyon wata yare, tun tun ba yaren Turanci ba. Shine abun da ma nike koyo a makaranta. Cause ɗin da aka bani kenan koyon yaren Turai. Sabida haka gaskiya dole ne in koya shi saboda ina so in tafi England kuma in na tafi England ba yaren Hausa zan dinga yi ba. Dole ne in dinga yi musu yaren Turai. Kaga in kana zama a ƙasar mutum dole ka koyi yaren sa. Kuma yanzu a hakan nan ni ba a Nigeria nike ba ina ƙasan Turai ne kuma cause ɗin da aka bani ya shafi yaren su na Turai. Dole ne kuma in koya shi sosai kuma ni ina matakar son yaren Turai, su Turawan ma ina son su. Don tun ina ƙarami ina jin ababe da yawa a wurin Turai kuma ni ina son ganin Turawa da yawa. Saboda haka gaskiya koyon wata yare ko da yake ba abu mai sauƙi ba ne amma ya kamata ne in koya shi sabida abun da aka bani ne a makaranta kuma abu ne da nike so nima ina matakar jin daɗi da kuma farin cikin da nike koyon sabon yare. Saboda in na dawo Nigeria zan iya koya ma mutane na su ma yaren Turai ɗin.

Ato a gaskiya ni na fi son guntayen tufafi sabida ni ina bukatan iska tun tun ba in na dawo daga makaranta ba. Na fi so in dinga sa guntayen tufafi bakaken kala ko kuma kalar kasa sabida shi baya nuna datti can can. Kuma ni na fi son ingayawo a unguwa da guntayen tufafina. Ana kallo na a unguwa. Mutane suka ce guntayen tufafi yana karɓana kuma bakake sun fi karɓana sabida ni farin mutum ne in na sa baki yana nuna asalin kalar jikina. Mutane suka ce ba matukar ba karamin kyau nake yi ba in na sa guntayen tufafi. Wasu ma suka ce guntayen tufafi bakaken kala yana ya fi karɓana akan dogon kaya. Sabida haka gaskiya ni ma ina jin dadin sa su. Na fi so in sa abu mutane su yabe shi sabida haka shi yasa ni na fi son bakin din. Ko da yake wasu suka ce fari ma yana karɓana amma ni ba na son sa fari sabida gaskiya zai iya bani kunya a gaban jama'a kar in zo na je akan manja ya ɓata min tufafina. Sabida haka dole in sa baki ko dai in sa kalar kasa ko kore.

Eh ina iya ɗaure kulli sabida ni kaɗai nake zama kuma duk lokacin da zan fita dole in ɗaure kulli. In ban iya ɗaure kulli ba gaskiya ba makaramin ɓara za dinga min ba sabida ɓarayi dai ta gefen nan suna da yawa kuma dole ka koyi ɗaure kulli. In mutane suka gane cewa baka iya ɗaure kulli ba ka ga sai dinga ma ɓarna sabida haka ɗaure kulli abu ne da nake yin shi kowane rana. In zan tafi makaranta ma dole sai na ɗaure kulli na. In na dawo daga makaranta sai in buɗe shi sannan kuma in zan je wani wuri da nesa dole in kulle eh in ɗaure kulli na kuma in tafi da makulli na sai na dawo sai in buɗe kulli na.

Gaskiya ni na fiso in samu kai na a yanayi irin da ni ke da kuɗi kuma na ci abinci na ƙoshi ina cikin ɗaki ina buga game ɗina kuma ga fanka kuma wannan ko far ɗaki na a buɗe sabida iska din ga shigowa kuma ga wutar lantarki ina danna waya na in lulluɓe jiki na da bargo.

Eh ina iya gabatar da rahoto sabida gabatar da rahoto abu ne da nike yinshi a makaranta lokacin da nike sakandare. Ina gabatar da rahoto sosai ba kaɗan ba. Ko a yanzu a hakan ma ban manta da yanda ake gabatar da rahoto ba. Zan iya gabatar da rahoto kaman ɗan jarida sabida na an koya min gabatar da rahoto lokacin da nike sakandare. Kuma abu ne da kowane ɗan art klas ya koya kuma shi abu ne da ya zama dole sai ɗan art klas ya koya gabatar da rahoto kafin ya gama a makarantar sakandare. Tukunna ya shiga yunivasiti sabida mutane da dama za su tambaye ka akan rahoto daban daban kuma rahoto dole ne a koyi gabatar da shi.

Dangantakana da shugaban aikina dangantaka ce mai kyau. Yana nan kamar abokine a wurina, shugaban aikinmu, saboda yana son wasa da ni sosai. Kuma shi ba mutum bane mai taurin hali. Yana da sauƙin hali kuma shi yafi so ya dinga wasa da 'yan aikinsa. Gaskiya, bari zanyi ƙarya ba, dangantakana da maigidana yana da ƙarfi sosai.

A gaskiya ni na fi son zama a kan kujera, sabida ko a makaranta ma akan kujera nake zama, a gida ma kan kujera nake zama, ko a coci ma a kujera nake zama, wurin aiki ma a kujera nake zama. Sabida haka na fi zama a kan kujera. Shi kujera za ka iya miƙi bayan ka, in ka zauna kan shi. Sannan kuma zama a kan kujera, ko da yake akwai ɗan gajiya. Wasu sun fi son zama a taburma, sabida in sun zauna sun gaji sai su kwanta su yi bacci. To ka gani ba mutumi bane mai son bacci sosai dole in so zama a kan kujera.

Gaskiya ni na fi son miyan jogale da miyar gyada saboda yana da daɗi sosai. Kuma in ka ci shi sai ka ji ɗanɗanon ne a bakinka da wani shegen daɗi. Tun tun ba idan gyada ya ji miyan din ba kuma a yi ta tayi sanyi da tuwon shinkafa gaskiya ba ƙaramin wucewa take yi ba. In ka ci shi sai ka ji gamon ka tashi ka bar wannan duniya ka je wani duniya.

Eh gaskiya ina tauna goro kuma ina son tauna goro. Ko da yake ba a samun goro da yawa a nan, amma ina son tauna goro. Ko da a ce sau biyu ne a wata ina samu in tauna goro. Sabida shi tauna goro yana da kyau wurin cin abinci. In ba ka da appetite din cin abinci, ka tauna goro sai ka ji yunwa kuma ka so ka ci abinci. Sabida haka shi tauna goro yana da kyau. Wasu abokanaye na marar suna tambaya na, me ya sa ki kam kake son tauna goro? Sai in gaya musu amfanin shi goro a jiki sai su ma su shiga tauna goro. Sai ce, “Ai to in dai haka ne, to me zai hana mu ma mu tauna?” Sai in ce, “to ga shi kuma ku tauna goro duk da shine kuma kuna so ku tauna.” Duk abunda zai taimake ni a jikina ina so shi ma ya taimake abokanaye. Sabida abokanayena kamar yan uwana ne. Ko da yake wasu sai su ce su baza su tauna ba goro na tsoffi ne. Ni kuma ban yarda cewa goro na tsoffi ba ne. Sabida shi lafiya ba na tsoffi ba ne. Lafiya shi na yaro ne kuma shi na babba ne kuma shi na mai kuɗi ne kuma shi na talaka ne duka. Duk abunda dai zai ƙara min lafiya ina son shi. Sabida haka ina son tauna goro sosai. Duk da dai wasu suke cewa yana sa hakoranka canja kala. Eh ina yarda yana sa hakora canja kala. In ka ci shi sai ka dan nema abin goge hakori ka goge hakorinka. Sabida ni ina tauna goro ya kai shekaru kusan goma yanzu amma hakorana basu canja kala ba. Sabida haka ina kira ga mutane kar a manta da al'adarmu. Sabida goro ma yana cikin al'adarmu. Kar su daina tauna goro sabida yana taimakawa jiki kuma a ɗan rage cin abincin shi chemical chemical din nan. Goro yana da kyau sosai a jiki, yana gyara jiki kuma yana bada appetite kuma shi yana ɗan rage olsa.

Da farko dai ni ban gane wannan tambayar sosai ba, sanda na kasa kunne kuma na ƙara kallon shi da kyau na karanta shi sau huɗu, wannan na gane gaskiyanin dai bana iya duba lambar QR, sabida shi ya duba lambar QR.

To, a batun sharan ɗakina, kowane rana ina share ɗakina sau biyu a rana. In na tashi na gama wanka, na gama cin abinci sai in share ɗakina tukuna in tafi wurin aikina. Sannan kuma in na dawo daga wurin aiki misalin ƙarfe huɗu, na gama cin abinci nayi wanka sai in share ɗakina in kwantar. A kan gadona in luluɓe jikina da bargo sannan in fara danna waya. Ko wane rana dai ina samu in share ɗakina ko da sau biyu ne ko sau ɗaya. Kuma sannar ranar sati in ɗaɗɗaga gadona da abubuwana in share shi da kyau ba kamar inda nake share wasu ranaku ba sabida kura dai yakan shiga ɗaki. Ana batun da shike ni mutumi ne mai son buɗe tagar ɗakina kuma ina buɗe ƙofa na sabida haka kura yana shigan ciki kuma bai kamata dai ace ban samu na share shi da kyau ba. Akwai kyau share ɗaki sabida su kwari su kukiro ɗin nan ma ba za su dinga damin ka ba. Sabida haka gaskiya share ɗaki yana da kyau. Abu nan da yakamata kowa ya dinga yi. Zai rage wasu kwaron da suke zuwa ɗakin ka suna damin ka da kuma su ɓera inda suke zuwa su yi ta wargaza ma ɗakin ga suna ciccinyema takaddun ka masu amfani. Gaskiya zan ba da shawara mutane su masu dinga share ɗakin su sabida yakan sa ɗakin ka yayi haske. Shiyasa ni ma nake son share ɗakina. Idan na share ɗakina sai in fesa turaren ɗaki da kuma in kunna turaren wuta ɗakina yayi ta ƙamshi ko a yau da safe ma sanda na samu na share ɗakina. Zuwa anjima ma ina tunanin da zan share ɗakina sabida yayi haske sosai. In mutane suka zo wurina su kalla ɗakina dai yana da haske. In basu share nason su suka kalli nawa yana da haske sai su ma su samu, su samu ƙarfin gwiwan da za su samu suyi nasu sai su ce kai kana gan da yaro nan ɗakin sai yake da haske yana ƙamshi. To nima bari in yi nawa hakan samu in share shi ko da ce sau biyu ne ko sau uku a rana inda shi ma yake yi sabida nima ɗakina yayi haske mutane su samu su yaba mini nima. To kaga share ɗaki abu ne mai kyau. Abu nan dai kamata a yi shi ba sai an gyama ba. Wasu suna jira sai an tilasa su tukunan su samu su share ɗakin su. A gaskiya hakan dai bayi da kyau ni zan iya, ina iya ba da shawara ga mutanen da basu son sharan ɗaki in ce wa ne kaga gaskiya kamata ka dinga share ɗakin ka nan sabida a yau ko budurwa ka ko maman ka ko wane zai iya yi, za ka iya ka yi baki kuma baki dai ba za su zo na abu ne mai datti ba.

Eh gaskiya ina zuwa aiki lokaci daidai. Wasu lokaci ma nike iya zuwa da sauri kafin na fara aiki ko kuma kafin lokacin aiki. Saboda ni bana so in dinga zuwa latti, nafiso in zo da sauri in samu in huta tukuna in fara aiki. Bana so in zo ina yi aikin marmari da zai kawo ga asaran kamfanina. So nafiso in na zo in huta kaɗan, in yi addu'a sannan in fara aikina. Gaskiya zuwa aiki da akan lokaci yana da kyau saboda kwastomominka suna jiranka domin suna buƙatar service naka kuma gaskiya ne aikin POS nike kaga mutane suna bukata in ka zo wurin aikin ka akan lokaci saboda kowa inda suke sosai withdraw kafin su tafi gurin aiki da kuma kowa inda suke sosai withdraw su ba ma yaran su tafi makaranta. Kaga in ba ka zo akan lokaci ba wannan asaren ka ne kuma ka ɓata ma kwastomominka rai. Wani ma sai ya daina zuwa wurinka saboda haka gaskiya ne ina samu in fita da sauri akan lokaci kuma in tashi akan lokaci. Kaga in ka fita akan lokaci za ka samu ka tashi akan lokaci amma kuma in ka fita latti za ka siya ma har dare ba ka samu kwastomomin da ya kamata ka samu ba wanda in ka fita akan lokaci za ka iya samu. Saboda haka gaskiya ne ina fita akan lokaci bana taɓa wasa da lokacin fitan aikina.

Eh gaskiya ina kare wayana daga ƙwayar cuta, saboda gaskiya shi ƙwayar cuta zai iya cuci ka har ma ya saka wani babban tunani ka rasa hankalin ka. Saboda haka duk abun da zai sani in rasa hankali na, ina gudu da shi. Saboda haka zan bawa mutane shawara su masu yi hakan inda nake yi.

A to gaskiya, nisar tafiyan da zan iya yi tun da yake ni ba mai son tafiya sosai ba ne, ina iya tafiya nisar kilomita bakwai ko shida. Ko da yake akwai wasu abokanai na da suke iya tafiya har zuwa kilomita takwas, tara ni barin iya ba, saboda ban saba da tafiyar ƙafa da nisa ba. Ko da yake akwai masu yi har kilomita goma, sai ka ji wani ya taka da ƙafa daga wannan gari zuwa wani gari. To a yanzun da akwai mashina, akwai motoci kaga dole baran saba da irin su ba tunda yake kuma kuɗi kaɗan ne za ka biya ka shiga mashin ka je har wurin da kake so. Sabida haka ni ba son takawa nake ba in ba dai zan fita buga ball dina ba. Ko dai zan je in zan je training na wani abu ne sai ka ga ina gudu da ƙafa ba in ba haka ba, ga mashin ga mota kuma ni ina da mota sai in tuƙa mota in je wurin da nake so in je. Kaga hakan yafi sauƙi da takawa da ƙafa, amma duk da haka dai akwai ranakin da zan iya taka wa zuwa kilomita biyar, shida, bakwai. Wasu lokaci kilomita huɗu kawai ma ya yi. In ba dai ina makaranta ba ne in yi ta takawa daga wannan faculty, zuwa wancan faculty, wannan faculty zuwa wancan faculty. Kuma ka ga waƴannan tafiya duka ba wata tafiyan mota ba ne, sabida mai, akwai ɗan tsada yanzu, kaga ya zama asarar kuɗi kenan yes kenan. To sedai a dinga haɗawa da takon ƙafan ɗin, kuma takawa ɗin ma yana da ɗan kyau a jiki kaɗan, dole a ɗan motsa jiki takawa daga wannan wuri zuwa wancan wuri. Dai ba abun da za mu ce sai Alhamdulillahi. Kuma takawa a bunen da nake yin shi kowane rana, ko da yake ba takawa zuwa wuri mai nisa nake yi ba. Amma dai a hakan ɗin zai ce ana takawa, tun da shike ana yin shi, ko da ba mai nisa ba ai takawa kan takawa ne, ko ba haka ba? To nisanta, ni last nisan nan ma zan iya tuna na taka, mai nisa kenan shine daga barin iya tuna when last na taka daga wani unguwa zuwa wani unguwa ba, gaskiya barin iya tuna wancan ranan ba. Amma dai a shekaran da yawucen nan zan iya tuna wa taka daga wani anguwa zuwa wani anguwa gaskiya kan. To tun a ranan in barin iya tuna yaushe na taka da ƙafa ba. To ƙarshen takawa na da ƙafa mai nisan da nayi, shine da na taka daga unguwannan din Nyago, zuwa Nyabunkaka. To takawan inma ba wani nisa ba ne, takawar nisan minti goma sha biyar, ko goma sha shida, ko goma sha takwas, hakan nan. Bai kai takawan minti ashirin ba to ka ga wannan ma ba wani babban takawa ba ne. Shine iya takawa mai nisan da nake iya yi, amma akwai mutanen da suke iya takawa daga na unguwar mu, har Mail Sis da ƙafa. Wasu kan ma har su wuce Mail Sis. Kamar ranan inma ina ina jin labarin wani wayya taka daga na unguwar mu har ATC, to ka ga wannan taku mai nisa ne wanda ni barin iya yi ba. Idan nayi kuskura nayi shi ma, zan iya faɗi in suma s hanya, to saboda haka barin yi abun da zai shafe yi lafiya na ba. Duk abun da zai shafe lafiya na wanda zai kawo min rashin lafiya gaskiya ina gujon shi sosai. Kamar ranan wani yaro yake ce min wai "Yaushe zamu taka da ƙafa"? Daga nan zuwa ATC" na ce "to nawa ne kuɗin mashin ɗin da zai samu kuma mu taka daga nan zuwa ATC?" Kaga ai wannan wahala ne ba exercise ba, saboda haka gaskiya zan bada shawara mutane suma su ɗan rage takawa da nisa, sabida yana iya affecting iyal in mutum, kuma ni ma bana son abun da zai shafe mutanen da nake so saboda abu ina mutanen da nake so ne kuma family na ma mutanen da nake so ne, barin ba su shawara su taka wuri mai nisa ba kuma ni karan kai na barin so in taka wuri mai nisa ba. To takawa na iya wuri mai nisan da nake iya yi shine takawa minti talatin, hayas kenan inna taka mai yawa in kuma wani emergency ne ko ta gagara kuɗin mashin ya faɗi ko wani abu shine sai in taka kamar na awa ɗaya da ɗan mintuna kaɗan, in ba haka ba barin iya takawan da ya wuce haka ba. Kuma ban taɓa na taka inda ya wuce haka ba. To dai shine iya takawa wanda zan iya yi ni, yanzu kenan nisan tafiya na kenan da ƙafa hmmm.

Gaskiya ni ina yawan magana da abokanan cinki na ta hanyar da za su fahimta kuma ta hanyar da za su ji daɗi. Sabida abokanan cinkin ka bai kamata ka dinga musu tsawa ko ka na musu surutu ko ka na musu hayaniyan da bai kamata ba. Sabida submutane suna son abun da zai dinga burge su, ya dinga ba su dariya ya sa murmushi a fuskan su. Ina musu magana ta hanyar da za su gane wasu lokuta ma muyi, mu ɗan yi wasa tukuna su siya abu, muyi ciniki muyi dariya, in gaya musu ga farashin abu na. Kuma haka nan yana burge su, yana sake kawo min wasu abokanayin ciniken in da yawa kuma kaga. Idan dai kai mutumin kirki ne zaka bukace abokan ciniki da yawa. To sabida haka ta inda kake magana ne zai jawo ma abokan ciniki da yawa. Ni ina magana da su ta hanya mai kyau kuma kowa ya sani ba ni mutumi mai son damuwa bane. To sabida haka dole in yi ta magana da abokanan cinki na ta hanya mai kyau. Wasu abokanan cinki ɗin suna da wuyan gane so sabida haka dole ka bi su a hankali ka fahimtar da su kuma ka ɗan sa su dariya sabida kowa yana so ya zauna da farin ciki ba wanda yake son baƙin ciki. Dole ka koyi magana ta hanya mai kyau sabida haka ina iya ƙoƙari na in ga cewa na yi ma abokan ciniki na magana ta hanya mai kyau da za su gane wanda za mu gane juna mu samu muyi ciniki mai kyau, a in samu, in samu riba na su ma su samu na su abun da su ke so a cinikin ɗin. Kaga dole ka koyi magana mai kyau kuma ka yi ciniki da kyau in za ku ƙi kaɗai. Sabida mutane su ke jin daɗin magananka.

Toh katin kasuwancin nan tun shekarar da ya wuce nake so in yi shi amma alhamdulillah shekarar nan na samu na yi katin kasuwanci na. Kaza kuma ina biyan haraji tare da katin kasuwanci na. Ba wanda zai zo ya hana ni kasuwanci sabida na riga na yi katin kasuwanci a masanyin cikakken ɗan ƙasa mai kasuwanci. Sabida haka ka ga ina da license ina, ina da yancin da zanyi kasuwanci koma ina ne a Nijeriya sabida ina da katin kasuwanci na ƙwarai kuwa. Katin kasuwanci kuma abu mai mahimmanci ne wanda zai baka ƙwarin gwiwa ka yi kasuwancin ka inda kake so ba tare da ɓoyal ɓoyal ba. Ko NAFDAC ko masu waye waye za su zo su duba su kalla eh wannan you are qualified kayi kasuwancin ɗin. An baka dama an baka izinin yin kasuwancin ɗin. Kuma kaima za ka yi shi da farin ciki da murna. Mutane za su zo su yi siya da siyarwa da kai sabida kana da katin kasuwanci kana da license ɗin ka.

A gaskiya ina gaishe da mutane da yawa, kan kuma ni mutumi ne mai son gesuwa in na zo cewa ince barka ku ina kwanan ku ina yininku, ya yara ya iyali gaskiya ni ina son gaishe da mutane sosai, da yara da manya da tsoffi da talakoki da masu kuɗi ni dai kawai ina so gesuwa ne saboda ni mutumi ne mai son zaman lafiya kuma gesuwa abu ne mai kyau. A ƙa'idar Hausawa gesuwa abu ne da ya kamata ana yin shi kowane lokaci saboda mu Hausawa muka ce yawon gesuwa ya fi yawon faɗa. A ga in mutum ma yana cikin wani yanayi da zaran ka geshe shi sai ya ɗammanta da tunanin da yake yi ya dawo wurinka yace a sai ina da amfani har ana gesheni kaza sai ya ɗan yi farin ciki. Ko da ce yana da niyyar yayi abun da bai kamata ba in ka ɗan geshe shi sai tunani yace a gaskiya ina da amfani a duniyar yau na har ana geshe da ni kaza kaza.

Eh gaskiya kan ina kulle ƙofa da kullum tun ina yaro ma na fara kulle ƙofa. Aka koya min kulle ƙofa sabida in baka iya kulle ƙofan gaba sihaɗin ga zuwa ana maɓarnaɓara yisu a hakanka suyi maɓarna da suke so suyi so a. Sabida haka dole ka koyi kulle ƙofa da kyau da mukulli.

Eh gaskiya ina sanya tabarau saboda yawancin hotuna na ma za ka gan da gilashi ne. Ina son gilashi sosai saboda yana karɓa na. Gilashi a yau nan da ma yake karɓan yawancin mutane. Ko da yake wasu insuka saba su yin kyau a gilashi, wasu kuma suna sawa ne saboda ciwon ido. Amma ni ina sawa na gaye ne saboda ni ina son fashion sosai sosai. Gaskiya mutane sun ce yana karɓa na kuma ni ma na ga yana karɓa na. Saboda haka yawancin hotuna na ma da gilashi nake yi. In zan je makaranta ko zan je ofishina sai ka ga na buga gilashi dina saboda tabarau nan yana karɓa na ba kaɗan ba. Ko da yake mu a nan muna kiran tabarau gilashi, mun saba da kiranta gilashi saboda mu Hausan zamani muke yi ba iri Hausa ta da ba. So gilashi a nan yana karɓa na sosai sosai. Na sanya shi kusan kowane rana saboda in zan kalli rana ma na fi so in buga tabarau na saboda in kalli rana da kyau.

Eh gaskiya ina duba daftarin kuɗi ba ka ɗan ba ina duba shi sosai sabida gunin da yawanci mutane a Najeriya masu son yi. Idan dai kaiɗan Najeriya yayi dole kana duba daftarin kuɗi gaskiya. Sosai kuwa ina duba daftarin kuɗi kowane rana ma a gudun dasu ina yi shi kowane yamma gaskiya ka.

A gaskiya in dai ta maganar, eh sabunta shirye shiryen kwamfuta ne gaskiya ina yin shi sosai. Saboda ko yanzuma hakan nan man da nake recording dinnan kwamfuta na kan gado na, ina ina son dannar kwamfuta sosai. Ina iya yin ma har dare ina danna kwamfuta tun ina yaro nake son kwamfuta. Saboda a kwamfuta lokacin akwai game dina da nake so. Sabida haka tun lokacin na fara son kwamfuta, sai na zo na gane cewa ba iya game bane akwai a kwamfuta. Har da karatu na ma zan iya yi a kwamfuta. Akwai hanyar samun kuɗi a ta kwamfuta shiyasa na fi gane ma kwamfuta kuma nake son shi kwamfuta sosai. Gashi nan yanzu kuma na fara zama guru a kwamfuta. Har mutanen suke ce, "Kai wannan fa hatsiri yake yi da kwamfutan nan." Amma ko ance ma su gaskiya ba atsiri nake da shi ba. A kwamfuta akwai kuɗi kuma akwai farin ciki a kwamfuta. Kar in maku, karya kuma ina buga game dina har yau a kwamfuta.

A gaskiya maganar busa tsakin nan ina busa tsaki ba kaɗan ba, tun tun ba in raina ya bace ba ko kuma in abun da ya faru, in abu ya faru wanda bana sosai in busa tsaki ko kuma in mutum yayi abun da bana sosai ka gana busa tsaki. Ko dayake Hausawa suka ce busa tsaki babu kyau. Amma ni dai in raina ya bace ina iya karya wancan doka in busa tsaki na ko kuma in aka sha ni a wasan ƙwallon ƙafa sai ka gane busa tsaki ko kuma in ina buga game ina in aka sha ni sai ka gana buta tsaki. To dai amma kuma zan yi ƙoƙari in rage buta tsaki. Kafin na rage wannan busa tsaki sai na fara samun kuɗi, ina shaƙatawa tuku nan sai ka ga tun da suke bace rai, eh na rashin kuɗi ne yake kawo yawan busa tsaki. Kaga dole in yi ta aiki harsai na samu kuɗi. Wannan zai dinga bani farin ciki sai in rage wannan halin buta tsaki.

Jaddawalin aikin mu gaskiya da safe, da rana da yamma, hakan nan, war haka mun tashi gaskiya. Jaddawali aikin mu yana da dan wahala kaɗan, ban tsammani ko wane zai iya yi ba. Jaddawali aikin mu kuma.

Gaskiya ina jagorantar mutane sosai. Ina kantuna musu dai duk wanda ya yi aiki zai samu abinci ya ci. Sabida haka karka daina abun da kake yi ka cigaba da yin shi. Na san da rana ɗaya za ka samu ka cigaba da rayuwa. Toh barin daina jagorantar mutane ba sai na ga sun samu sun cigaba sun wadata. Gaskiya jagorantar mutane, yana ba su ƙarfin gwiwa, in ce musu wane ka je makaranta kayi abu mai kyau. Duk abun da iyayenka suka ce ka yi, ka yi shi ka tabbatar da cewa iyayenka na cikin farin ciki. Ka je makaranta kayi karatunka, ka dawo kayi wasan ka. Ban da ajiye abokanayen banza kayi ka samu ka nemi kuɗinka ka kama sana'ar yi. Saboda a Najeriya yanzu in ba ka da sana'a gaskiya ka shiga ukunka. Da shi aikin gwamnatin yana da wuyan samu. Kafin ka samu aikin gwamnati sai ka je wurin wane da wane.

Gaskiya burin mu a aikin shine mu ga cewa aikin mu ya shiga ƙasashe daban daban. Mu ga aikin mu a ko ta ina duniya, ko ta ina a garin nan a ƙalli branch din mu, ko ta ina dai kai ka. Mu muna so aikin mu ya je ƙasashe daban daban.

Eh gaskiya ina raba ayyukana da wasu idan dai na gaji irin na dawo daga makaranta sai ka ga na raba ayyukana da mutane in ce kai wa ne zo ka yi mini kaza? Wa ne ya yi mini kaza? Tuntun ba ƴan gidana ba ina raba ayyukana da su sosai. Wa ne ya zo ka yi min wanki? Kai kuma ka yi mini shara, kai kuma ka yi mini kaza.

Eh gaskiya ina zuwa gidan fim sosai, kallon wasan ƙwallon ƙafa tun tun ba wasan ɗin Manchester ba, sabida ni babban fan na Manchester ne. Ina son kallon wasan Manchester sosai ba karya ba. Gaskiya kallon wasan Manchester yana da mahimmanci sosai. Sabida ni fan ɗin Ronaldo ne da kuma ina son kallon wasannin Bundes Liga. So dole ne in je gidan fim da kuma in naje gidan fim sai in ce asamin fim na Indiya ina son kallon Bahubali inda yake gudu. Ni gudun Bahubali na burge ni ba kaɗan ba. Kuma ina so asamin fim ɗin namun daji sabida ina son namun, ina son kallon namun daji. Ina so in ƙalla inda zaki yake kuka wannan a gidan fim. Kuma a gidan film akwai mutane da yawan da ina kana kallon wasan kwallon kafa, in aka sha sai kuyi murna tare in kuma kasha team nasu sai sai ka yi ihu zuƙa maran su ya ɓace kai kuma ka ji daɗi ko kuma su ma su yi ma ihu su yi ma dariya ran ka ya ɓace. In kuma tim naka suka yi gini sai ka ta jin daɗi kana sallah kana ihu "ai yau mun sha ku, ai yau mun sha ku". Sabida haka tafiyan gidan fim abu ne da nake yin shi kowane ran Juma'a da yamma da kuma ran Sati da yamma da kuma ran Ladi da yamma. Wasu lokaci kuma in je ranan Litinin ko ranan Gata ko Talata ma wasu lokaci. Amma yawanci mafi yawa na fi tafiyan gidan fim ranan Juma'a, ranan Sati da ranan Lahadi da kuma ranan Litinin. Gaskiya shine wannan ranan da nake da garanti akan tafiyan gidan fim, kallon fim.

Maganar zuwa kasuwan nan bana cika zuwa kasuwa, kafin nan in tafi kasuwa sai ranar da nike da bukata. Indai bani da bukata kan gaskiya bana tafiyan kasuwa, sai dai ina da bukata ne nike tafiyan kasuwa. Saboda ni namiji ne, kaga tafiyar kasuwa ba lalle lalle dole bane. Kuma indai ta zuwa siyan abubuwan aikina ne, ina yawan tura 'yan gida na ne su je kasuwa. Ni kuma in zo na yi attendin wa kostomomina. Ta yaya zuwan kasuwa kan kwata-kwata, so biyu ko so uku a wata nike yin shi. Saboda ba abu wanda lalle sai naje, tun da shike ina da 'yan gida su suke yawan tafiya kasuwa. In ba daiel sai naje siyan wani babban abu nan da 'yan gidana ba za su iya tafiya su siya min ba, sai in je da kaina kasuwa in siya abun da nike bukata.

A gaskiya takalman da nake da su suna da yawa. Ina da Nike, ina da Jordan, ina da Air Force, ina da Bottega, ina da su duk domata yin sar da takalman walda, ina da silfofi, ina da takalmu daban daban gaskiya bari in iya kirga su ba. Saboda ni ina son takalma da yawa, don tun ba boot ba ina son sa boot sosai sosai gaskiya. Takalma kan ina da su da dama saboda bai kamata ace kana sa takalman da suka mutu ka shiga idon jama'a da shi ba. Kana bukatan sabbin takalman da za ka ringa sawa.

Eh gaskiya wayar, wutan, bayar wayar ka na cika a jiya. Eh gaskiya wayana na cika a jiya ko da in ke yanzun kam baya cika, baya cika saboda NEPA basu kawo mana wuta yadda ya kamata. Gaskiya samun wutan lantarki a nan yana da wahala sai ka rasa ma yaya za ka yi. Kuma kafin nan ka samu ka kai charging ɗin wayan ka, ya samu ya cika gaskiya sai ka samu kaɗan biya ɗan kuɗi kuma samun kuɗi a Najeriya da muke cikin nan sai kaɗa shawa wahala kaɗan.

Gaskiya a ƙarshen makon nan bani da wani shiri sosai, kodayake ina so in samu in zo na in huta a ƙarshen makon nan, in shaƙata da iyalina. Mu je na tu mu ci abinci, mu yi dariya, mu yi yawo, mu je mu kalli bal. In kira abokanaye na in dawo, mu je Sitediyon mu buga bal ɗinmu, mu kaga mu buga bal. Ko ba a dawo gida ya samu ruwaye wanka, a kwanta, a yi bidiyo kol, a yi ta surutu kawai, a shaƙata, a ji daɗin rayuwa. Duk abun da e kamata a yi shi ranar satin na. Gaskiya ina so a yi shi saboda na jima ban haɗu da mutane da yawa ba. Makaranta nake ta tafiya, haka kuma ranar sati babu makaranta. Zan samu lokacin haɗuwa da abokan aminina da iyalina duka sai mu haɗu mu tattauna akan maganganu daban daban.

Kai gaskiya ina amfani da internet sosai. Ko yanzu haka ma da internet nake amfani. Ina amfani da internet kusan kowane lokuta rayuwa na, sabida ina bukatar internet in yi browsing, in yi chatting, in yi yanar gizo, in kalli fina-finai, nama duka wa'innan suna bukatar internet. To kaga ina bukata internet kusan kowane lokaci rayuwa na. So, sau nawa nake amfani da internet? Ko wane rana nake amfani da internet kusan so ɗari biyu, kusan ba kirge de. Sabida kowane lokuta internet na kunne take kuma ina amfani da ita. Bana iya zama ba tare da nayi amfani da internet ba, sabida internet is very very important. Kaga dole ne ace mutum yana amfani da internet especially kana, kana, eh, matashi gaskiya dole ne ace kana amfani da internet.

Wanne abincin gargajiya na fi so? To a gaskiya, ni abincin gargajiyan da na fi so shine dafaffen dankali da abakuru sannan kuma da ruwan jogale a dama shi. Asa suga, a sa barkono, asa albasa, asa gali.

A to gaskiya ne ina da haƙuri wurin jira a layi saboda haƙuri shine komai ni kam ma zan iya jira sai kowa ya gama nashi tukuna ne in zo ina wa saboda ni mutumi ne mai haƙuri. Aka ce mai haƙuri yakan dafa dutse ya sha romo. Kaga saboda haka gaskiya ina da haƙuri. Wato a turanci ana iya ce the patient dog eats the fattest bone. Kaga kare mai haƙuri shine yake cin babban kashi. Karin in zo in yi marmari a ƙarshe ta kuma in zo samu ƙaramin kashi gara in jira in samu kashi da suka.

A'a gaskiya ina fatan samun cinyawa sosai ba karya. Habu Habu demu suna samun ɗan karyawa gaskiya kar in yi karya ba. Kare mai samun na cinyawa na ke yi ba gaskiya kuma ba zan yi karya ba. Ina matakar jin daɗi kuma ina son dai ababu ababu dai ina samun ɗan kashewan don na samun ɗan ragyawa da shi.

A kasan yanayin da kowa ma yafiso shine yanayi kawai ka ji akwai kuɗi a haljunka kuma ba ƙaramin jin daɗi ake a yanayi yanzu da na samu Silencios ba kawai ina so in dinga kallon yan insamu kai na yanayin Silencius hakan nan abun ba ƙaramin burgenin zai yi ba gaskiya kan. Sabida Najeriya ba ƙaramin wahala muke sha ba. Kaga in akwai applications da yawa kaman Silencius kuma idan dai Silencios za ta cigaba da biya ba ƙaramin jin daɗi 'yan Najeriya za su yi ba kuma za ta fitar da 'yan Najeriya daga yanayin wahala sabida haka da Silencios a Najeriya suna so. Silencios.

Gaskiya ne, abin da nake tsoro shine rashin kuɗi gaskiya. Ba ƙaramin tsoron rashin kuɗi nake ji ba. Bana so in sami ƙai na yanayin da ban da kuɗi gaskiya. Rasa kuɗi shine babban tsoron da ya kamata ɗan adam yaji. Saboda in ka rasa tsoro za ka rasa girma daga wurin mutane biyayya. Kowa zai barka so saboda haka kowa ya ji tsoron rasa kuɗi. Saboda kuɗi ne yake kawo girmamawa, yake kawo zaman lafiya.

Nawa bokiti kuke da shi, kuke da su a gida. Gaskiya muna da bokitaye sun kai kaman guda talatin a gidanmu sabida muna, muna amfani da bokiti ba kadan ba. Muna amfani da su wurin ɗebo ruwa wurin wanka kuma mun siya fenti a gidanmu sabida haka, a hakan ne muke samun bokitaye. Don mun siya robobin fenti kaman guda ashirin wanda muke fente gidanmu da shi. In mun gama fentawa da shi kuma sai mu ajiye shi a gidanmu wurin ɗebo ruwa.

Kai gaskiya kujeru na ba shegiyar daɗi ba kande. Kujeru na ba ƙaramin daɗi suke da shi ba gurin zama. Saboda yana da laushi zai iya sa ka bacci ma sai kamanta da kankai dan dai ka gaji. In ka zauna kan kujeru na ina da tabbacin dai sai ka yi bacci saboda kujeru na ba ƙaramin laushi yake da shi ba.

Tukin motan nan dai ban iya shiba tukunnan. Amma kuma a wata mai zuwan nan zan samu in koya saboda abokanaye da dama sun iya tuƙa mota. Kuma nima inason in koyi tukin motan nan. Ba karamin daɗi zanji ba in na iya tuka mota a shekaru nan na.

Yaushe nake kwana? Gaskiya ina kwana kullum. Ko wane rana ina kwana. Don gaskiya kwana ne, kwana abu dole ne da sai ɗan adam yayi. Dan dai kai ɗan adam ne ai dole ka kwana in ba dai, kai kana da ayyuka daai wa wani tunani ko wani abu ba.

O labulen mu gaskiya muna da launi kala kala. Muna da labule mai kalar ƙasa, muna da labule mai kalar, mai kalar kore, muna da labule fari, muna da labule baki, muna da labule ja, to bansan kuma muna da labule blue kala.

Eh gaskiya ina amfani da ajiya a yanar gizo saboda shi ya fi min ma da ajiya a hannu. Ajiya a yanar gizo ya fi sauƙin gurin cirewa kuma gurin turawa kuma shi ya fi wannan kuma shi ya fi safeness na aje kuɗinka. Hmm.

Gaskiya ne, ayis kirim da na fi so shine ayis kirim, ayis kirim vanilla. Ni na fi son vanilla ayis kirim, sabida vanilla ayis kirim ba karamin daɗi take da shi ba, da kuma ina son ayis kirim ɗin da aka yi ta da flevon ayaba, sabida yana da zaki sosai.

Gaskiya ni yanda nake yanke shawara a gurin aiki, sai na kalla inda aiki take tafiya sai in yanke shawara ga inda nan za a yi, ga kuma yanda ba za a yi ba. Sai na kalla inda yanayin komai yake tafiya tukunna nake yanke shawara, ba wai kaiwai zan tashin yanke shawara bane.

Eh ina yin kiran bidiyo sosai. Ba karamin kiran bidiyo kul nakeyi ba, saboda ina so in inga kallon mutumin da nake magana da shi, in kalli fuskan sa, in san ko wannan shine asalin mutumin da na kira. Saboda yanzu macuta sun yi yawa a yanar gizo. Sabida haka gaskiya kiran bidiyo ni kamma ya fi mini.

Gaskiya, abubuwan da nake yi domin kiyaye lafiya kan suna da ɗan yawa amma bari na faɗi wa wayannan ina yawan yin wanka ina tsaftace jikina, kuma bana yawo a rana da yawa kuma bana wasa a ruwan sama da yawa sabida ya kan kawo zazzabi in kaji sanyi da yawa kuma bana son cizon tsoro zama waje dadaddare.

Kai gaskiya ni bana karatu kafin na kwana sabida karatu kafin na kwana nan bana gane mata. Ni dai lokacin bacina ya yi in samu in yi bacci, na fi iya karatu can da sassafe in na tashi daga bacci. Tukunna in tafi makaranta gaskiya ni bana karatu kafin na kwana.

Gaskiya waye yake ƙaƙƙafa mini baya? Gaskiya mama na ne take ƙaƙƙafa mini baya in bai taba kan, ban ga wanda yake ƙaƙƙafa mini baya ba saboda ita take ce min yi kaza, yi kaza, kar ka yi kaza. To dole ce mama na ne kenan ka gani? Ita ne ƙwarin gwiwa na.

Sau nawa kike share kura? Gaskiya ni ina share kura kusan kowane lokaci, saboda yanzu a hunturu muke. Ko ta ina akwai kura dole ne ka ringa share kura, sai da kai ya ƙuri ka ringa share kura idan kai ba mai son share kura bane. Saboda kura ko ta ina yake zuwa hunturu.

Gaskiya ni na fi son burodi mai laushi da kuma ya samo bota. Na sa bota a tsakiyan ta ina taci ko dai na samu fiya. In sa fiya a tsakiyan burodin nan ina ta tauna wa. Na gaba ƙaramin koshi ya bada jin daɗi kuma kenan.

Eh, ina rufe baki lokacin hama sabida ka'idar Hausa ne, tarbiyyar Hausa ne. Mu ‘yan Arewa dole ne karinga rufi baki idan kana hamma. Wannan yana nuna cewa kana kamartaba na gaba da kai, kumu kamartaba mutanen da kake zama da su ke nan.

Eh ina kulle ƙofa kullum, ko yanzu ma hakan nan ma ƙofa na a kulle ne sabida tsaro ba don tsoro ba. Shi kulle ƙofa yana da kyau in mutum ya zo dole sai ya ƙwaƙwasa tukunna sai kai kaje ka buɗe mashi. Dole kuma kaga, kaga akwai tsaro ke nan in mutum ya ƙwaƙwasa kafin ka buɗe mashi ƙofar da ka kulle.

A'a gaskiya bana shan magani kullum ne, ba cika shan magani ba ma nike yi, kuma ba wai ina da wani ciwo ba ne. Lafiya na ƙalau. Haka shan magani kullum bai taso ba. Babu zancen shan magani kullum. Magani kayan ai sai marasa lafiya ne kuma lafiya na ƙalau.

Eh ni na fi so in zauna in yi kurusi leg, in ɗauka ƙafa na ɗaura a kan ɗayan kodai. In na zauna in ɗaura ƙafa na a kan teburi. Ai kande ni na fi so in baje idan ina zama. In ji kamar ni ne oga kawai na. Na fi na fi son zama kamar ɗan sarauta.

Eh maganan saunawa nake guga haƙuri, ina guga haƙuri. Ko da ace sau biyu ne a rana nake samu ingo ga haƙuri na saboda haƙuri na yazo na da haske. Kaga akwai kyau in haƙurin ka na da haske ma baƙaramin girma mawa da kasa mu agurin mutane ba in kai murmushi ko kai dariya.

Gaskiya rubuta rahoton nan yana da ɗan wuya da in ke rubuta su, saboda tun na bar makarantar sakandare na bar rubuta rahoto. Don ba a sani rubuta rahoto kuma ban ga dalilin da zan rubuta rahoto ba. A yanzu ma a haka kan rubuta rahoto yana dan.

A gaskiya ina sonya hula sosai sosai tun tun ba hulan ɗari ba. Ina son sanyata da kuma facing cap sabida sai mayar da ka wani matashi mai kyau. Mutane kuma sai su ce ka a gaskiya hulan nan ya karɓe ka. To ka ga kyauta shi ne ka dinga sanya abun da zai karɓe ka tun da hula dai yana karɓana dole ita sanyata.

Eh gaskiya ne ina fikicin tufafi, sabida fikicin tufafi yana da daɗi kuma tufafi kamar dazun nan da yai magana. Tufafi abu ne mai kyau wanda zai gyara maka jiki ko turawa suna son cin tufafi sabida sun san abu ne mai kyau sosai.

Gaskiya sau nawa ne na ke kira aikai-aikai? Gaskiya ina kira aikai-aikai sosai. Gurin kama ce ko da ce sau huɗu, sau biyar ne na samu na kiɗa su. Bari da kiɗa aikai-kin nan ba kan gaskiya sai a hankali.

Eh to muna da madubi dai ya kai kaman guda uku ko huɗu a gidan mu sabida mu huɗu ne a gidan mu. Ko wane yana da nashi madubi amma ban san ko na ƙani na kuwa ya karya madubin sa ba shi ya sa na ce muna da guda uku ko huɗu. In bai karya nashi ba kuma to muna da guda huɗu.